Akalla ana so ka yi magana ne kawai. Ga shi mafi karancin rikodi, sakan ashirin mafi yawa, minti biyar. To ni bana ma kai wa minti biyar gaskiya. Na gama yi mafi yawa ma minti ɗaya ne. Minti ɗaya dai na yi sai na kashe saboda ya fi kirga idan ya sa minti ashirin haka a nan wurin, oke bari ya cika. Sai ka daina nan haka rikodi.